Ina sanya agogo a hannu amma ba kowane lokaci ba. Wani lokacin saboda zan fita in je wani wurin me nisa ko kuwa kamar misali wani ƙauye ne inda zai iya yiwuwa cewan wayan mutum zai ɗauke kuma in ta ɗauke babu wata hanya da za'a iya samun lokaci kuma maybe akwai kuma idan akwai wata buƙatar da mutum yake so ya aikata, kaga in babu agogon ba za su samu matsala. Saboda haka a cikin irin wannan yanayin shine nake saka agogo idan zan fita. Amma idan kusa kusa ne, zani misali kusa da gida nan ko kuma zan je ko aji ko kuma dai zan je in har wata harƙa nawa na unguwa dai misali. To, irin wannan wuraren ba na saka agogo a hannu ba, sai dai in dinga duba wayana misali ko kuma in tambaye na kusa dani. Musamman in ta wuraren arewacin Najeriya ne, ka ga kusan ko ta'ina akwai masallatai. Ko mutum bai fita tare da agogoginsa ba, za'a samu masu ƙiran sallah ko kuma dai masu harka harke lokacin sallah zai iya nuna mutum cewa, "Ga lokaci ka za ko kuma za ka iya sakan ko wani ƙarfe nawa ya kusa ko kuma ƙarfe nawa ta wuce."

Kai ai na fi son auduga musamman saboda ni musulmi ne kuma addini ta ce wai siliki ba abun duniya nan bane kuma musamman mata in suka sa irin kayayyakin nan manne masu a jiki yake ya dinga jan hankalin jama'a a gari sabida haka bana son tufafan siliki ba yawanci gaskiya na fi son na auduga.

A yanzu dai, hakan nan gaskiya ne. Na fi son miyan gyada daga miyan gyada, sai miyan, sai miyan wake. Saboda miya biyun nan ana iya cin kusan kowane irin abinci da shi. Musamman miyan gyada ana cin masa da shi, ana cin tuwon shinkafa, ana cin tuwon masara, ana cin sokwara, ana cin kusan kome da miyan gyadan nan ba tare da wata ƙarasan wani miyan ba ko kuma, kuma gaskiya bai da wayan haɗi ba.

Eh gaskiya bana raba wa ba, sabida musamman kasan irin wannan harkan na fi son a cewai ni kaɗai ina tare da ina harka na babu wanda ke sane ba kuma ina abubuwa na a yanda nake so sabida hakan gaskiya bana raba wurin ba.

Eh, farko ina cire rigan sanyi idan ina riƙe da shi, amma kafin in cire rigan sanyi sai na cire jaka in da na sa jakan baya misali. Saboda haka za a ce jakakeil nan ko da jaka ne ke fara cirewa. Idan na cire shi na a ce sai in cire rigan sanyi in samu wajen zauna in sha ruwa. Zai taɗe ina da jiki kuma ina sha'awan zafi. Saboda haka in tafiya nayi, in kai wurin na ɗan yi zafi so ina son in zauna in hau wuta duk na jiki na sha iska kafin in cigaba da aiki.

A'a, ni ban ci ka wasa a waje ba. Amma dai to wani zaben idan an haɗu da tsofaffin abokai wayanda sun san ka tun an daɗe da daɗe. To ka ga wani lokaci ana irin wasa maybe taɓe-taɓe da tura-ture da kuma wani lokaci ca-cambaki amma na dariya da na wasa sabida tuna da, da kuma kar jaridar da ke cikin namiji ya mutu ba sabida wahalan duniya sai an yi wasa wani lokacin.

Ai babu wadda baya kuka lokacin yanka albasa ba amma wani lokaci bana kuka ba. Saboda ni na karanta ayyukan gona ne a jami'ar da na gama. Saboda hakan na san cewa kuka wurin yanke albasa ya dangana da yanayin albasan, da kuma idan ta nuna sosai wato maturing kamar a cire ta daga gona, sai kuma in tana containing wani element din da ke sa mutane kuka. Amma ni bana yi ba, sai wani zuba.

Ina fara aiki gaskiya lokacin yana danganta. Babu lokaci ɗaya da za a ce wai daidai ga lokacin da nake fara aiki ba, saboda bana son wahalan da ba dole ba ne aka sa na yi wani zubin. So wani lokaci zai iya zama karfe takwas na safiya wani lokaci karfe tara. Amma misali yau ɗinnan sai da na kai karfe ɗaya da rabi kafin na fara aiki.

Ai wannan lamarin. Hmm. To misali, coffeen da na taɓa sha ma wannan na Cowbell Coffee ne ita kaɗai na taɓa sha. Asalin coffeen da ake haɗawa ita kaɗai ban taɓa sha ba. Saboda haka ni gaskiya na fi son shayi kuma misali shayi tun ina ƙarami nake shan shayi kuma har na girma yanzu bazan iya guzan shayi in zaɓa coffee ba. Amma na san coffee kuma an ce tana da kyau tana da daɗi. Wasu suna so wasu basu'a so ba. Ni dai ban taɓa sha ba. To haka zan ce ina son shayi a fiye da coffee.

Ina son ziyartar Paris, garin Faransa a Faransa, saboda daga nan na daɗe da nake jin labaran ta kuma da nazo nayi waya ma ina ganin abubuwa a kan ta ana faɗa. Saboda haka ina son kai ziyartar garin nan amma yanzu dai ban da ma yanayin da zan iya zuwa ba, babu kuɗi. To shi garin gari yayi zafi amma in sha Allahu ina samun hanyan zuwa to in sha Allahu sai na ziyarce garin.

A'a gaskiya bana shuka tsire-tsire ba. Ina shuka masara ne da ayaba da kuma doya. Wancan karan da ta wuce na samu doya zai kai kusan rabin wata ƙatuwar baho. Na samu ayaba kuma hannaye sun kai talatin, amma akwai wani maƙwabtanmu da ya zo da bishiyan ta biyu ta nuna, ya zo ya yanka ya shiga da ita gidanshi wa yana son ta nuna saboda bata ida nuna a gonan ba. Ya shiga da ita yayi tafiya. Ya dawo ba mu san yadda ya kai da ayaban nan ba har yau bai mana bayani ba.

A'a, ba na samun horo a wurin aiki ba, saboda yawancin ayyukan da nake yi yana danganta ne, ban da wuri ɗaya da nake zuwa aiki ba. Yadda na gaya ma a waccen maganar, ina aiki daga gida kuma ban da lokacin aiki ba, ban da wurin aiki ba musamman. Wani zubin in akwai aiki a wani shagon zanje, wani lokacin akwai a wani gidan zanje. In kuma daga gida zan yi, haka zan yi da yan gidan.

Tsarewa shi yake taimaka min wurin gamawa da lokaci. Idan zai iya aikin da nake da su gobe, na rigan na lissafta su, na rubuta su a cikin littafina na waya. Gobe tana kai wa, idan na karya sai in fara aikace-aikacen abubuwan da ya kamata nayi na goben nan. Sabida haka ina gama da wuri sai in kwanta, in huta ko kuma in fara kallo. Amma na san na gama ayyukan da ya kamata nayi a rana.

Ai wasu rikicin ya kamata ka bari a ƙarasa ɓa cin raine, amma saboda wurin aiki ne ba gidan kowa ba ne, jan su gefe ake subiyun kwantar da hankalinsu da musu ɗan bayani da ɗan tunatarwa da wurin da suke da kuma girmansu da kuma iyalansu da suka bari a gida saboda haka domin su kar su bawa kansu kunya ba.

Ba ni da ba-ba dai dai lokacin da nake kwana a kowace rana. Misali yau, yanzu an kai ƙarfe sha biyun dare amma kuma ga ido na biyu ina son tara points million ɗaya a wannan app ɗin. Kamin na yi bacci yau, in sha Allahu zan iya aikatawa. Saboda haka zan iya zuwa ƙarasa bacci biyu ko ɗaya ko ukun dare wani lokacin ba-ba lokaci ɗaya.

Tuwon sokora da kuma miyan gyada. Subhanallah! Idan na ci tuwon sokora da miyan gyada wani lokacin kamar zan haukace. In kuma babu idan na samu wato semobita da miyan wake, jini ke kamar wata duniya nake zuwa.

Eh, tana cika sabida wayan tana da ɗan tsada kuma storage ɗin wato iya da yawa wato nafina misali inda yake aje abubuwa idan za ka yi ajiya a wayan space ɗin na da yawa sabida haka tana cika buƙatar ajiyar gaskiya.

Idan a taburma ne ina kwanciya, na fi son kwanciya sabida, baya na za ta ɗan miƙe sosai idan na kwanta ƙasa. Kuma, in dai zama ne gaskiya, kujera za ta fi ban saboda kujerar kuma yanzu ba mai taushi sosai ba, kuma yazama yana da wurin janye na baya saboda ciwon baya. Ina ƙoƙarin in rage saboda haka na fi son zama a kujera.

Tabbas lallai ina motsa jiki sabida wani yamman ina zuwa inje in buga ƙwallo kuma ina ɗan motsawa ina zifa ba laifi ina guje guje. Komin lokaci idan zan dawo daga aiki sai in ce bari in taka yau in dawo saboda ba mu motsa tun ran duka ranakun ba kamin in fita ina cikin gida kuma in zan fita zan hau mashin. Amma wurin dawowa sai in motsa saboda haka kusan kullum ina motsawa.

Gaskiya, bas tafi man sabida, bas tafi sauki. Kuɗin da ake caji a bas, ba ta kai kuɗin taksi ba. Kuɗin taksi gaskiya yana da yawa, sabida haka. Bas tafi. Kuma wata bas ɗin, idan ta yi sauri abin zai baka mamaki, duk da taksin za ta fi ta sauri. Amma sabida bas ɗin, an rena ta an ga kaman ba za ta yi gudu ba. Sabida haka, duk gudun da ta zo tayi wanda ta wuce mama tsammanin mutane sai a ce kamar tana gudu yayah gaje daɗi. Kuma ƙaramin kuɗi ka biya sabida haka na fason shiga bas. Kai dai matsalar bas kuma, ƙafafu na, na da tsayi. Idan ba na zauna a gaba ba, ko kuma kujeran na bayan shi ko kuma na bayan shi ta gefen ƙofa, bazan iya straiting ƙafana ba kuma yana jan mun matsala.

Sabida haka ina son kallon wata da daddare sabida ina ban sha'awa in ga halicce-haliccen da Allah ya halitto mana a duniyan nan, duk ma yadda suke abubuwan tsare babu kuskure, babu shakka. Sabida haka ina fito wa wani yamma dalilin in zo in ga wata kawai indin ga kallon ta.

Ina gashina mutane yawanci gasa sallama "Salamu alaikum, wa alaikumussalam" amsansu. Ko kuma aka min sallama sai na amsa. In kuma ya haɗu da turawa ne waɗanda basa jin Larabci ko kuma Kiristoci ne, sai na musu gaisuwan turanci in ce musu "Good morning, good afternoon, good evening". Amma mafi yawanci sallama na ke, sabida ba ni da abokan da ba Musulmai da yawa.

Bokitan da muke da su a gida ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai sun kai takwas zuwa goma sha biyar har wanda sun lalace sabida ina zama a gidan mahaifiyata ce kuma ta rasu sai aka raba gadonta sabida haka kuma mu yaran mu uku muna gida ɗaya ne sabida haka abubuwan sun taru har wanda ya aure sabida haka bokitan gidan suna da yawa ba laifi.

Eh gaskiya maybe so huɗu a sati ɗaya, ina tsarkake gidanmu gaskiya, sabida dama ni ina son tsabta sabida tsabta iya kare wasu abubuwan da illa da ba a sani ba game da wanda aka sani kuma.

Ni ba dame ne. Duniyan nan hannayen mutane kana iya fitowa ba dame ko kuma ba hagu. To ni kwararren ba dame ne amma kuma ina cikin wasu mutanen da suna iya amfani da hannayen duka biyun su yi wasu aikace-aikacen. Hadda ƙafafu wanama hagu na tana aiki kusan yadda daman take aiki.

Gaskiya ban ce kasan daukar hotuna ba, sabida wani lokacin gani nake kamar ɓacin lokaci ne da mara amfani. Amma ina ɗauka babu laifi, amma ba wai kullum kullum. Ni gaskiya bana son ɗauka ba wani zubin, saboda ma idan kazo ka ɗauka da yawa ya taru yacika ma ajiyan waya. Sai ka fara neman space ko zaka siya memory card ko kuma zaka goge wasu abubuwa.

Ina sayan magani idan akwai chemist kusa ko kuma idan babu wani lokacin sai na saya wato lemun tsamiya da kuma--da kuma citta in dafa a ruwa, in tsane in kuma zo in sha ruwan in dinga sha har se na warke.

Eh, ina amfani da kunnen waya, sabida, lokacin da na sayi waya na akwai wata mai kyau. Wacce ta bi waya na ta zo. Saboda haka, ina amfani da ita sosai. Amma kwanan, wani yaro ya zo ya aronta kuma kunni ɗaya ta daina yi. Amma sabi duk da haka ina zananin Allah zai sa zai gyaru, in ci gaba da amfani da shi.

Eh ina yin kiran bidiyo yawanci ma abokaina waɗanda misali mun dade ba muyi magana ba kuma ana son a danga juna a dan tuna da. To saboda haka wani lokaci sai a yi kiran bidiyo tsakanin su. Amma dalilin da ya sa ban cika son kiran bidiyo ba saboda akwai shan data sosai. Zaka iya tara data da yawa kuma idan kiran minti, eh minti biyu ka ga ta zuge da yawa. Wani lokaci ya ka ƙarasa in wata ma in ba haka ba zai ƙare.

Ba kullum ba gaskiya nake sanya safa ba amma lokacin da nake jami'ar ban gama makarantar yunifasti ba ina yawan saka safa ko da safe ko da rana ko da daddare ko lokacin sanyi ko lokacin zafi ina yawan saka safa. Sabida safa tana kare ƙafana, tana tsaftacewa kuma tana sata tayi kyen a ido. Kuma idan zan je buga bal sai na saka. Daddare kuma ana sawa don kiyaye sauro. Amma kuma akwai wasu sauron da suna sa baki ta cikin safa su cije mutum, suna sa wa mutum cuta.

Gaskiya, alƙalami tana amfani sosai, kuma tafi haske amma fensir, na fison fensir sabida haka, sabida fensir in ka yi kuskure za ka iya sharewa. Amma misali in alƙalami, alƙalami ne in ka yi kuskure hakan nan sai dai ka haƙura ka san yadda za ka yi, ba kamar fensir ba sabida haka na fison fensir tun ba yau ba.

Eh, burin mu a aiki shine sauƙaƙa yadda mutane suke samu suna yin scan, a idan suka je musamman mata da suke da ciki. Saboda wurin aikin ɗaya cikin wuraren aikin da nake zuwa wurin da ake scan ne na mata masu ciki. Saboda haka ana son sauwaƙa musu abun nan saboda kuɗin wani lokaci a asibiti da kuma za a je wani wurin daban ya fi tsada.

Gaskiya na fi son gidan abincin da tai kyau sosai, wanda idan ka shiga ciki za ka iya hutawa. Musamman wata gidan kaza ake ce mata Chicken Republic. Irin wuraren sun fi daɗin zama, ka zauna ka sha sanyi, ka sha AC, ka ci abinci abinci ya ma daɗi, ka ɗauki hotona, ka fita ka je ka huta abinka.

Ina ajiyan hotuna a daidai inda na ɗauke su a galari ina, wato nan nake aje hotuna bana matsa da su zuwa wani wuri ba sabida suna da space sosai. Wayan tana da space sosai. Space dinta ta kai gig 256 sabida haka bani da matsalan motsa da hotuna zuwa wani wuri ba. Daidai inda aka ɗauke su nan ake barin su.

Na fi son biki da ba a yi hayaniya da yawa ba, ba a tara jama'a da yawa ba, ba a izgilanci da yawa ba. Biki dai wanda aka sani a gare musulmai tun na da zuwa yanzu, wanda aka ce mana murungaiyi rin na kamar na Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Irin bakakkunan nan dai wanda ba a hayaniya kawai a yi suna, a yi ceremony da za a yi, a haɗa, a yi fatiya kowa ya kama hanyar gidan shi.

Lokacin da na farka, ina fara yin addu'a ne tukuna, in gode wa Allah. Na sami rai har na tashi sai in je in yi sallah, sai in tashi in je in yi brush. Idan safiya ta yi sosai, sai in zo in shirya abin da zan ci da safe. Idan kuma safiya ba ta yi sosai, wani lokaci yawancin lokutan ma bacci nake komawa. Idan na koma bacci, to ban sanin lokacin da zan tashi ba. Amma duk lokacin da na tashi sai in zo in shirya abin da zan ci. Na shirya, sai in jira lokacin islamiya akwai ɗalibai na da suke zuwa, na kakkoya musu, ni sai in tashi in fara shirin aikin da zan yi a ranan da. Mana rubuta na lissafa. Sabida, idan lokacin ya kai, sai in farabin tsare-tsaren da na yi dama ina son aikata abin da zan aikata, daga nan Sai in fara ayyukana har zuwa da yamma kuma.

Nafi son, to ban san ko ana maganan cream, misali ice cream ko kuma dai cream irin man shafawa. In ice cream ne, ina son San Yogurt, a Zariya ne ake samun ta. In kuma man shafawa ne, na fi son shafa Shea butter. Ita nake da ita yanzun nan, sai dai matsala tana da tsada.

Eh ina cizon farce lallai. Da, da, da akwai lokacin da abubuwa suna da wuya ba mu da abinci da yawa ba. Saboda haka wani lokaci kullum sai in ga kaina na fara cizon farce a hankali a hankali ya fara amma yazo kai lokacin da har naman da take zagaye da farcen ita cinta nake, cizon ta nake. Ba cizo kaɗai nake yi ba ina cizon farce da naman nan in tauna in haɗiye saboda yinwa Har farce na duka, ya dawo ƙanƙanta suka dawo ƙanana. Ba wai saboda yankawa ba kullum a'a saboda cizon da nake mata kullum bata ma samun lokacin fitowa ba. Amma to har ƙafa na wani lokaci ma ina cizo amma da na girma yanzu in na sa a baki sai in ci kamar ma aiki mai wahala ne. Ya akayi har na dinga cizon a wannan sosai a da? Allahu A'alam.

Ina tsara su a yadda nike sawa a notebook dina, a littafina idan zan je aiki. Sabida wanda ka tsara yadda ka tsani, ina mutumin da ciki ina son bin doka sosai. Sabida haka ina tsarawa ne a cikin yadda ina jera su based on wanda yafi muhimmanci, wanda zan fi ƙara saruwa da wuri, wanda kuma zai bani kuɗi misali. Shi ne yake na farkon da nike yi ko wane rana, wanda zai ƙara mun kuɗi kuma wani lokacin ba shi ne na farko ba amma abin da zan yi zai ƙara mun ƙarfin samun kuɗin nan ko kuma zai ƙara mun ƙarfin aikata wannan ɗin da zai sa in samu kuɗi. Misali cin abinci, cin abinci shi ne kusan farko ko na biyu ko na uku da zan yi bayan na gama tashi nayi Sallah nayi addu'a. Sabida haka wanda zai sa in samu kuɗi sune na ɗaya, biyu, uku.

Na fason sakwara da kuma miyan ewedu ko kuma miyan egusi ko kuma miyan gyada. Amma wanda nake so na biyu shine semovita da miyan wake. Gwan yake kamar duniya za ta lurke idan na samu irin abincin nan ina ce. Saboda ya daɗe da muke zamne ba mamanmu a kida ba, mu maza ne duka kuma ba mu iya tuwo ba. Saboda haka lokacin da tazo ta ɗan fara leƙawa tana mana tuwo, daɗi muke yi kamar mun samu abincin da ba daga duniyan nan yake ba.

Ina son zama a wuraren da zan iya miƙe baya na. Idan na zauna misali a wani wurin da baya na ba a miƙe take ba kuma ba a jingina take ba, baya so a zauna irin wuraren nan. Sabida haka ina fason in zauna akan kujera, in zauna ƙafafuna suna ƙasa, mikewa zuwa gwiwana, mikewa zuwa ƙugu na da kuma mikewa zuwa wuya na. Hakanan na fi son zama sabida ya fi min sauƙi akan ciwon baya. In ba haka ba idan ban tsara yadda zan ke zama ba na samu wurin jingina ba, zan iya samun matsala.

Eh, ina share gida a sati misali sau uku ko sau huɗu. Saboda ni kaɗai ne a gida kuma ba'a samun datti a gidan mafi yawancin lokutan ba. Saboda in na fita ma wani lokaci, in zan je aiki da safe zuwa da yamma ko kuma da rana zuwa da yamma, ka ga ba'a samun datti ba. Saboda haka ban cika shara kullum kullum ba. Idan na yi shara sau biyu a kwana biyu, akwai ɗalibai na da suke zuwa islamiyya to wani zubin su ne za su zo su yi wasa, su yi datti da wurin su tafi. Shi ne zai iya sa in share ko kuma idan ina expecting baƙo ko baƙuwa ko baƙi in za su zo, sai sa in yi shara da yawa a lokaci kaɗan. Amma dai, dai, dai, dai ina shara sau huɗu a sati ko sau uku a sati ɗaya.

Eh muna amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya ce main source dinmu na samun ruwa saboda babu famfo kusa da gidan mu. Wani lokacin da abun bai kai ba, ruwa taɗan yi wahala a garin nan. Yawancin mutane da suke da rijiya su suka fi samun sauƙi kaman gidan mu. Gidan da rijiya muke amfani da wanka, wanke wanke da girki. Sai dai sha ne nake kokarin siyan ruwan leda wani lokaci in za mu sha. Amma girki da sauran ayyukan da za a yi a gida, duk da ruwan rijiya muke yi.

Ina sayan abin da nake so. Wani lokacin, lokacin aiki banda kuɗin da zan sayi abu ba, sai in dinga jira ina tara kuɗi, ina zuwa aiki, ina dagewa, ina samun wani kuɗin sai in san yadda zan yi in je in sami abun nan da nake so in ciko, abun nan da nake so in sha. Sai in ga na samu abun nan saboda hankali na ya ɗan kwanta. To, hakan ne nake shaƙatawa ko kuma in je in buga game a PlayStation wato na iya sosai. So wani lokacin ita nake zuwa na buga da ɗan kwantar da hankali na, da ɗan samu hutu daga wuraren aiki da abubuwan duniya hakan nan.

A'a, bana yin hasashe ba. Saboda, hasashi da cikin dalilan da suke ja shi ne, masu kiba da masu jiki kuma ban da jiki sosai ba amma ina da kiba. Sai kuma yanayin da mutum ya kwanta, in ya kwanta daidai ba a cika samun lokutan da mutum zai yi hasashi ba, amma idan bai kwanta da kyau ba to wannan kusan matukar lallai mafi yawanci za a samu masu yin hasashi suna ƙara yawa. To dalilin hakan nan, shi ya sa mutum ya kamata ya kwanta a yadda ya kamata, kai ya yi bacci cikin gaggawa ko kuma cikin saurasaura ba.

So ɗaya a rana wani lokaci so ɗaya a rana biyu sabida idan ban yi da safe ba mantawa nike. Har ranar ta ƙare wani lokaci ban sake yi ba sai wani ranan kuma ta ƙara zagayowa. Irin lokutan nan sai ya zama so ɗaya a rana biyu. Amma mafi yawanci in na tashi sallan asuba ina yi sabida haka so ɗaya a rana ɗaya dai za a ce ke nan nake goge haƙora. Kuma lokacin Ramadana misali ko kuma lokacin da in akwai suwaka kusa kusa ina sawa a baki ina taunawa ina goge baki. Lokutan nan ka ga babu iyaka sau nawane nake goge baki kawai dai ana samun boundary ɗin lokutan.

Mafi yawanci in akwai ragowar abinci, in ta kai misali daga dare zuwa safe, ɗumamawa ake. Idan aka ɗumama sai a sha, a dab a ci shi da safe ko da rana. Amma yawanci in zuwa ya kai da yamma, mafi yawanci yariga ya lalace musamman wuraren da muke lokacin da akwai zafi sosai haka, abinci ba za su iya dadewa su yi awa hayyakai ashirin da huɗu ko kuma har talatin da shida. Saboda haka idan abinci ya kwana, ragowar abinci kawai ɗumamawa ake a karya da shi ko kuma a ci shi da kamun abincin rana ta nuna. Amma yawanci ba ta ta yi wayan mangwata ranan ba.

Idan na dawo daga aiki da yamma a gajiye nake ina ɗan hutawa, in ci abinci. Idan akwai wanda zan ƙira da tun da safe ban ƙira ba sai in ƙira muyi magana, in daidaita tsakani duk wanda muka faɗa da shi sai in samu mu shirya. Idan muka shirya sa'an nan sai in yi wanka, sai in zo in cire kayana in sa kayan bacci. Idan na sa kayan bacci na zo na goge gado na dudduba. Abubuwan da ya kamata na yi na aikata sannan sai in zo in yi bacci, in kwana.